Eh ina tafiya da sauri musamman ma idan zan je kallon ƙwallon ƙafa. Amma mafi akasarin saurina lafiyansa ne idan zan je makaranta. Sauri yana da amfani sosai saboda zaka gama uzurinka da wuri a lokacin da ya kamata.

Gudun fanka kala kala ne, amma ni dai na fi so in ji fanka na yana gudu a lamba biyar. Saboda idan fanka na na ɗakina yana gudu a lamba biyar, ko ina da ina na cikin ɗakina yana samun iska. Dan haka, ba tare da ina jin zafi a jikina ba. Saboda ni mutum ne wanda baya son zafi sosai gaskiya. To fanka ta in tana lamba biyar, tana da gudu sosai, yanda ko baƙo ne shigo cikin ɗakina, zai ji ɗakina yayi sanyi, yanda kasan nasa AC a cikin ɗakina. Fanka kuma tana da matuƙar amfani saboda zai sa idan jikinka yana ɗaukan zafi, jikinka ba zai ɗauki zafi ba.

Ni mutum ne mai yawan son bayar da kyaututtuka. Kyautar da na fi son bayarwa shine in ga na ba wa mutum kyautar kuɗi a lokacin da yake da bukatansu. Saboda mafi akasarin mutane kuɗi ya nai musu wahalar samu. Amma idan na ba da kyautar kuɗi, mutane sukan yi min godiya sosai. Hauwataramma idan sun gani a hanya su ƙara min wata godiyar bacin waje su kai mini bayan na ba su wannan kyauta. Kyauta kuma tana da muhimmanci a cikin mutane saboda tana taimakawa mutane su ringa ganinka da mutunci duk inda suka gan ka su ringa girmama ka sosai da sosai.

Ni ban iya tuƙin mota ba saboda bani da mota. Amma dai babanmu yana da mota. Ƴan'uwana sukan hau motarsa su tuƙa. Amma ni saboda ban iya mota ba, shi yasa bana tuƙa mota. Amma dai ina da fata da burin wata rana nima in siya mota in riƙa tuƙata saboda mota abun so ce, yanda za ka ɗinga tuƙa ta a titi ba tare da ka sha wahalar tafiya ba.

Ni ina tofar da miyau ne a ƙasa, amma a lokacin da babu mutane a gurin. Idan na tofar a ƙasa sai in sa ƙafata in tura ƙasa in rufe, saboda mutane da yawa ba sa son ganin miyau. Don idan wani ya ga miyau, zuciyanshi yakan iya tashi ko hankalinsa ya tashi. Har akan iya samu ma wani mutumin idan ya ga miyau, ransa yakan iya ɓaci, ya ringa jan haushi, yana cewa wa ya zubar da miyau a nan gurin.

Kullum idan na tashi da safe inayin addua ne. Bayan nayi addu'a sai inje in gaida iyayena. Sannan in zagaya in gaida yayyenina da yan uwa. Sai kuma in fita waje wurin abokaina. Inje in zauna muyi fira da su. Bacin munyi fira da su sai in dawo gida in ci abincin safiya. Idan naci abincin safiya sai in kara fita in koma wurin abokaina.

Jagorantar mutane abu ne mai wahala sosai gaskiya. Saboda duk lokacin da kake jagorantar mutane, kowa da fahimta irin tasa. Amma ni dai gaskiya nakan yi ƙoƙari na ga na gudanar da komai cikin natsuwa da hankali ba tare da na samu matsala da mutane ba. A cikin jagorancina, nakan tsaya na natsu idan abu ya faru na tsaya in ba wa kowa damar ya yi magana a kan me yake gani, abin da yaji shi ne mafita. Ina ƙoƙarin ko don ina ganin ni jagora bane ince zan yanke hukunci da duk na ga dama ko duka yanda ya yi mi ni a'a, ni a tsarin jagorancina nakan tsaya na ba wa kowa dama ya tofa albarkacin bakinsa.

A gaskiya ni takalmin da na fi so shine kwaba shu. Kwaba shu shine takalmi mai rufi, wanda idan ka sa zai rufe maka dukkanin ƙafafunka, musamman ma lokacin sanyi. Idan ka sa shi, ba za ka ringa jin sanyi ba. Sannan, idan ka sa kwaba shu, takalmi ne wanda zaka iya yin gudu sosai ba tare da ya fita ba.

Kwarai da gaske ina amfani da sauro net saboda inda muke akwai sauraye sosai. Idan ba ka sa shi sauraye za su cije ka wanda kuma kowa ya san matsalar cizon sauro zai iya haifan maka da cutar malaria wanda za ka sha wahala sosai. Kuma idan ka bari sauro yana cizon ka gaskiya zai ringa sanye ma jini sosai. Shi ya sa ni nake sa sauro net idan zan kwanta baccina.

Duk lokacin dana isa ofis, ina fara duba in tabbatar da cewa anyimin moping ɗin ofis domin in ganshi ya fito da kyau. Sannan nakan duba takardu na gani waɗanda suka zo sunyi signing a tandance a matsayin sunzo gurin aiki ko basuyi signing ba. Sannan nakan duba na gani su waye suka yi signing akan lokaci sannan su waye basuyi signing akan lokaci ba. Sannan sai in wuce ofis ɗina in zauna, sai in jiro takardun dana bari jiya ban ƙara sa aiki ba, sai inci gaba da aikina.

A gaskiya ni ina son ƙwai, na dafa shi sosai ya hu. Ba kamar yanda idan wasu suka dafa ƙwai ba, lokacin da ka zo kana ɓarewa kana so ka ci sai ka ga ƙwan yana biyo jikin ɓawon. Wanda haka zai sa ka yi asarar ƙwan ka. Amma idan ni zan dafa ƙwai da kaina, ina dafa shi sosai yanda in gazo ɓarewa, ɓawon zai ringa fita daban ba tare da ya ciro maka asalin jikin ƙwan ka ba.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai ma, saboda ina sana'ar POS. Wani lokacin nakan cire wani kuɗi in tura wa wani, wani lokacin kuma nakan yi wa iyaye na transfa kuɗi domin su yi amfani da shi, ko kuma ni in tura wani abokina idan zan sayi kaya. Ina tura kuɗi ta waya na sosai ma, saboda ina amfani da application da yawa wanda ake tura kuɗi.

Eh ina kunna sanarwar apps sosai ma, saboda wani lokacin idan na shiga WhatsApp ko ina wani uzurin za'a iya turo ma da wani abun ta wani application ɗin. Idan ban kunna ba bana gani shiyasa nake kunna sanarwar apps dina. Duk wani saƙo daya shigo koda ina wani uzurin ne zanji cewa eh ga saƙo ya shigo, sai in duba inga daga wanna apps ne aka turo min da wannan saƙon.

Ina cin abincin rana ne da misalin karfe biyu na kowacce rana, saboda idan na ci abincin safe, na kam fita uzurina, bana dawowa sai da rana. Idan na dawo da rana sai na yi wanka, na natsa, sannan na kan ci abincin rana na, daga nan kuma sai in ƙara fita.

Launin da na fi so shine launin fari. A gaskiya ne a rayuwata na fi son launin fari sosai saboda yana burge ni. Shi ya sa ma kayan sawa na da yawa farare sun fi yawa. Kuma haka kuma na kan siyi fararen takalma in ringa amfani da su saboda ina son farin tufafi da farin takalmi a rayuwata.

Eh ina sanya safa kullum, amma musamman ma irin wannan lokacin da muke ciki na lokacin sanyi. Saboda idan na sawa ƙafa ta safa, duka wata ƙura da take tasowa lokacin sanyi bata lalata min ƙafa. Sannan datti bazai ringa taɓa min ƙafa ba, inda zai sa ƙafa na yayi kaushi ko yayi datti.

Idan ina neman izinin hutu, nakan rubuta takardar neman izinin hutune tun kafin lokacin yayi. Saboda wannan shine tsari a gurin aiki, zaka rubuta takardar neman hutu kafin lokacin da kake da buƙatar hutun ka yazo. Idan oga ya sa maka hannu akan cewar ya yarda kaje ka huta, to in lokacin nan da ka bukata yayi, shikenan sai a baka takarda ka sa hannu kaje ka huta.

A'a ni bana sanya agogo a hannu na, saboda in na sa agogo a hannu, ina yawan cire shi ko kuma ya faɗi. Ma ban sanya fita ba, shi yasa na fi amfani da agogon da yake kan wayata. Idan ina buƙatar duba lokaci, nakan danne wayata ne in duba lokaci ba tare da na sa agogo a hannu na ba.

Idan naje gurin aiki ina zuwa in ci abincine a gurin wata mata wacce take kusa da inda nake aiki. Matar ta iya abinci sosai gaskiya shi yasa dukka wayanda muke aiki tare da su kowa gurin ta yake zuwa yaci abinci don har akan iya samun idan wani yaje zai ci abinci a wurinta ya ƙare, sai ya ji babu daɗi.

Eh, ina son zama kusa da taga amma musamman lokacin zafi. Idan zafi yayi yawa nakan zauna kusa da taga saboda in ringa shan iska. Musamman ma tagar ɗakina wacce take da girma sosai wanda idan ka zauna iska zai ringa shigowa ko ta ina da ina.

Eh ina cin tafarnuwa sosai ma kuwa, saboda mamanmu duk lokacin da za ta daka yaji, yajinta tana sa mana tafarnuwa a ciki kuma yajin yana yin daɗi sosai. Kuma sannan ina son tafarnuwa a cikin shinkafa da wake dafaduka. Saboda tafarnuwa tana sa abincin ya ƙara daɗi sosai. Sannan kuma tafarnuwa magani ce, maganin sanyi.

Eh na iya kunna wuta, musamman ma idan na samu ashana wacce take sabuwa, wacce gurin kunnawatta bai yi komai ba. Ina kunna wuta sosai, dan yanzu haka ma sai da na kunna wuta na kunna maganin sauro. Saboda mafi akasari mu muna amfani da ashana sosai gurin kunna wuta.

A gaskiya ni dai na fi son naman kaza. Naman kazan ma kazan gida, saboda kazan gida tafi daɗi. Saboda ita kazan da ba ta gida ba wacce muke kira da suna kaza agirik, kaza ce wacce ba ta ci abinci wanda yake na carali ba ne kawai ana ba ta wasu abinci ne can da ban tace ta girma.

Eh muna yin wuta da itace. Kala kalan wutan da muke yi da itace sun haɗar da: Mukan yi wuta da itace gurin dafa abincin da za mu ci. Mukan yi wuta da itace gurin dafa ruwan wanka. Idan lokacin sanyi ne kamar wannan lokacin, mukan yi wuta da itace domin mu ji ɗumi.

Nakan rubuta rahoto da yawa a rana. Na kan iya rubuta rahoto uku zuwa hudu, ya danganta da aikin da aka yi a ranar idan an yi aiki da yawa, nakan iya rubuta rahoton da ya kai huɗu ko sama da haka, amma idan ba a yi aiki da yawa ba, nakan iya rubuta rahoto ɗaya ne zuwa biyu kawai kacal.

Eh, ina karanta jarida kullum da safe idan gari ya waye. Nakan duba jaridun da aka buga sababbi domin samun labaran da suka wakana a wannan rana. Gaskiya, ni ma'abocin son jarida ne, saboda a jarida ne za ka ringa samun labaran abubuwan da suka faru kullum da kullum kag ke nan zaya zama cewa kana sanin labaran kasakka.

Ina fara aiki ne kullum bayan na tashi da safe, na wanke bakina da makilin da brush, na je na nemo abincin safiya, na ci, na ƙoshi, sannan sai in fara aikin safiya. Bana gama aikin safiyana sai da misalin ƙarfe sha biyu na rana. Shine lokacin da nake iya gama aikin safiyana na kullum da kullum.

Abun da ya fi komai mahimmanci a cikin abokantaka shine riƙon amana. Gaskiya idan ka samu aboki wanda yake da riƙon amana, to za ka ji daɗi sosai. Saboda shine wanda duk lokacin da ka shiga wani hali, za ka iya samun shi ku tattauna matsalan da ya shafe ka. Wanda wannan maganan da ku ka tauna tsakanin kai da shi ya zama amana ne. Zai riƙe maka sirrinka kuma ba zai iya gaya wa kowa ba.

Irin miyan da na fi so shine miyan taushe. Miyar taushe wani miya ne wanda ake sa mai kabewa, a sa mai alayyahu, a sa magi, a sa yaji, a sa mai. Miyar idan aka yi shi yana yin daɗi sosai. Akan iya cin tuwo da shi, wasu kuma sukan iya cin shinkafa da shi. Wasu ma kam har sukan iya ajiye miyan ta kwana, sannan su yi amfani da ita saboda daɗin ta.

A'a, ba kullum nake shan magani ba. Ina shan magani ne kawai idan ba ni da lafiya. Shi ma in ban da lafiya sai dai idan an kai ni asibiti, likita ya yi mini gwaji a lab nasu, sannan ya ba ni magani yace in sha. Sannan in ya ba ni yace in sha, ina sha ne daidai da yanda ya tsara mini. Idan ya ce in sha biyu ko uku, biyun nan ko uku su nake sha ba na ƙarawa ba kuma na ragewa.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a gidana shine nakan samu takarda da biro na rubuta duka ayyukan da suke da muhimmanci a gidana, sai in rubuta wanda ya fi kowanne muhimmanci a farko daga nan har zuwa ƙarshe. Idan na gama rubutawa sai in rika daukar ɗaya bayan ɗaya na aiwatar da shi. Abin da nake nufi shine sai in fara gamawa da wanda ya fi kowanne muhimmanci sannan sai in tafi da wanda yake da muhimmanci na biyu sannan in tafi da wanda yake da muhimmanci na uku har zuwa ƙarshe.

Yadda jadawalin aikin mu yake shine, akwai wanda suke fara aiki karfe takwas na safe, sai su kammala aikin su da misalin karfe sha biyu. Idan sha biyun nan ta yi, sai wasu su ƙara zuwa su karɓa aikin, sai su ma su kammala aikin su, da misalin karfe shida na yamma. Idan shida na yamma yayi, sai wasu su ƙara zuwa su ƙara karɓa, sai su yi aiki zuwa safiya. Idan kashe gari gari yawa yayi sai wanda sukayi aikin nan jiya karfe takwas sai su ƙara dawowa su ƙara karɓa aikin mu.

Aiskirim ɗin da na fi so a rayuwa na gaskiya shine aiskirim ɗin da muke zuwa mu siyo a Japato Store. Wani aiskirim ne wanda yake zuwa a wata jan roba. Idan muka siyo shi, duka ƴan gidan mu muna jin daɗin shi sosai da sosai. Kullum idan muka je, idan mun je Japato, sai mun siyo wannan aiskirim ɗin. Saboda shine aiskirim ɗin da kowannen mu ya ke so, ni ma kuma shine wanda na fi so.

Yadda nake gina dangantakata ta kasuwanci shine, duk lokacin da na samu sabon abokin kasuwanci, daga ya zo nakan fara masa da murmushi saboda ya gane cewa ni mutum ne wanda bashi da yawan hayaniya. Sannan bayan na gaida shi, zan bashi wurin zama, in ce zauna, barka da zuwa malam, muyi abin da kake da buƙata. Wannan shi ne hanyar da nake bi domin wurin gina dangantakata ta kasuwanci da jama'a ta yau da kullum.

Yanda nake kare kanmu daga sauro shine, idan zamu kwanta bacci, mukan saka abun da ake kira da suna gidan sauro. Idan muka sa gidan sauron nan, to sauro baya samun damar shigowa bari har ma ya cije mu. Sannan kuma mukan kunna maganin sauro, wanda idan sauron ya shaki wannan hayaki na maganin sauro, sauron yakan iya mutuwa, wasu kuma sukan iya suma.

Yadda nake ajiye takardun aiki shi ne, duk lokacin da na dawo daga wurin aiki, nakan ɗauki takardunnan in shiga can cikin ɗaki in ɓoye su in da yara ba za su ɗauka su yi min wasa da su ba. Saboda takardun aiki takardu ne masu muhimmanci. Ta kan iya zama ma akwai takardun da ya ke ba na ka ba ne. Sune takardu ne na aiki, suna buƙatar gaskiya a killace su. Kuma ni ina killace takardun aiki na sosai da sosai ta yanda babu wani yaro ko wani ma da yasan in da na ke ajiye su.

Abun da yafi komai muhimmanci a kasuwanci na shine gina kyakkyawar alaƙa tsakanina da abokan kasuwanci na. Kyakkyawar alaƙa shine mafi mahimmanci a kasuwanci saboda shine abun da yake sawa duk wanda ya yi siyayya a wurinka yana da sha'awar ya dawo gurinka ya ƙara yin siyayya saboda wannan kyakkyawar alaƙar da ka gina a tsakanin ku.

Eh, ina cin citta a abinci saboda ina son ta sosai da sosai. Citta ta kasance a bace wace mafi a cikin gidajemmu in dai za'a dafi abinci, a kan yi amfani da ita saboda takan sa abinci yayi ƙanshi, abincin yayi daɗi kuma ya bada ɗanɗano mai kyau wanda duk wanda yaci zai ce "kai abincin nan yayi daɗi sosai saboda ansa citta".

Eh ina yin waƙa acikin zuciyata musamman ma lokacin da na zauna banida abunda nakeyi nakan tsaya na natsu na tuna wata waƙa mai daɗi sai in ta yin ta acikin zuciyata har zuwa dan wani lokacin. Amma dai ba ko da yaushe nake yi ba, sai lokacin da babu abin da nake yi shine nakan iya yin waƙa a cikin zuciya ta.

Duk lokacin da nake da matsaloli a gurin aikina, nakan magance su ne ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko, nakan je na samu ogana a gurin aiki na ce mai ina da matsaloli kaza da kaza da kaza da kaza. Shi kuma sai ya zaunar da ni, sai ya gaya mun hanyoyin da zan bi na warware su. Hanya ta biyu da nake bi na magance matsala ta, shine nakan iya shiga browser na, sai na je na yi searching din wani AI ɗin wanda yake dangantaka da matsalolini na, sai in tambaye shi sai ya gaya mini, sai in je in gyaggara wannan matsalolin nawa.

Eh, ina zuwa wurare da wuri saboda duk lokacin da aka ce min na je wani guri da wuri. Nakan yi kokari naje wurin nan da wuri ba tare da na ɓata lokaci ba. Domin zuwa da wuri kamar yadda aka umarce ka shine cika alƙawari. Idan ba ka je da wuri ba, ka saɓa alƙawarin da aka yi da kai akan za ka je gurin nan da wuri. Shi ya sa nakan yi ƙoƙari na je duk gurin da aka ce mun na zo da wuri.

Ƙwarai ma da gaske. Ina jin tsoron ƙwari sosai saboda ƙwari kala kala ne. Akwai mugayen ƙwari wanda idan ka bari suka cije ka, za ka sha wahala sosai kamar sauro. Sauro ƙwaro ne wanda in ya cije ka zai iya jama cuta wanda hakan yakan iya sanadiyyar mutuwar ka. Kamar in muka ɗauki misalin ƙwari ragowa wanda akan iya samunsa a gona. Mugayen ƙwari ne wanda in suka cije ka wasu sukan iya ja maka ma har ka mutu.

Launikan da suke jikin labulayen mu suna da yawa. Labulen ɗakin mu a jikin sa akwai launin fari fari, akwai launin jaja jaaja, akwai launin kore kore har ma da launin shuɗi shuɗi. Waɗannan sune launukan da suke jikin labulayen ɗakunan mu gaba ɗaya.

Eh ƙwarai dagaske ina fatan samun cinyewa, domin cinyewa itace burgewa. Duk lokacin da aka ce kana fatan samun cinyewa, anema fata ne na alkhairi a duk wani abu da ka sa a gaba. Misali, ace yau an zo za a raba kuɗi, sai aka ce kana fatan cinyewa? Idan ka ce eh ina fatan in cinye, ka ga kenan kana nufin kana fatan ka cinye wannan kuɗin. Haka yake.

Kasan da yake gidan mu, kasa ne kamar irin wanda yake a gidan kowa. Ƙasa ne wanda yake da launin fari sannan kuma zaka gan shi kamar gari-gari ko kuma mu kira shi da kamar yashi-yashi. Wannan shi ne irin kasan da yake gidanmu kuma shi ne kasan da yake a gidan kowa ma da yake unguwar mu. Irin kasan da yake cikin gidan su ke nan, wanda ƙasa ne wanda idan ka share shi da tsintsiya yana yin kyau sosai da sosai.

A gaskiya ni dai na fi son kofi fiye da shayi saboda kofi ya fi daɗi. Kofi irin na wayan abubuwan da ake samu na kayan dadi kai! Gaskiya ni dai na fi son kofi, soboda kofi ya fi dadi ga ƙaushi, gashi yana sa ni nishaɗi duk lokacin da nake shan kofi. Dan wani lokacin ma in na sha kofi, ina iya shan sama da kopi ɗaya in ce a ƙara min. Bar cin na shanye in ƙara cewa a ƙara min.

Eh, ina yin musafaha da mutane sosai ma kuwa, saboda addininmu an karanta mana cewa musafaha da mutane abu ne mai kyau. Shi yasa kullum in na tashi, duk lokacin da nake tafiya, idan na ga mutane, nakan tsaya mu yi musafaha da waɗannan mutanen. Ko da kuwa na san su, ko da kuwa ban san su ba, nakan yi musafaha da su saboda samun lada sosai da sosai.

A gaskiya ni dai na fi son tufafin auduga sama da tufafin siliki. Saboda tufafin auduga, tufafi ne wanda idan ka zo wanke ba shi da wahalan wanke sosai. Sannan idan ka zo za ka goge shi. Tufafi ne wanda yakan iya ɗaukan dutse mai zafin gaske fiye da tufafin da aka yi da siliki. Wanda idan ka goge tufafin da aka yi da auduga, za ka gani yayi kyau sosai, fiye da tufafin da aka yi shi da suliki. Shi ya sa gaskiya na fi son tufafin auduga.

Gaskiya abincin da yake sa ni jin daɗi sosai da sosai, shine inga na samu shinkafa da wake da mai da yaji. Amma ya kasance cewa shinkafa da waken, shinkafa ce ƴan gwamnati. Domin akwai shinkafa ƴan gwamnati akwai shinkafa ƴan gida. To gaskiya ni dai nafi san shinkafa ƴan gwamnati, amma da wake. Ita ce wacce idan aka dafa ta, za ka ga tana kyan gani a ido. Tana ba ka sha'awa sosai da sosai, shi ya sa na fi son ta gaskiya.

Gaskiya ne sa'oin da nake kallon wayana yana da yawa, saboda a kullum nakan iya kallon wayana na sama da sa'o'i goma. Gaskiya ne ina amfani da waya sosai, shi yasa nakan kalli sa'o'i sosai da sosai a wayana gaskiya shi yasa hakan nake amfani da shi.

Eh ƙwarai da gaske ina lulluɓa da bargo. Musamman ma wannan lokacin da muke lokacin sanyi gaskiya ina lulluɓa da bargo. Duk lokacin da na lulluɓa da bargo kamar irin lokacin nan lokacin sanyi nakan ji ɗumi a jikina sosai hakan yakan bani damar na yi bacci na sosai da sosai ba tare da sanyi ya dame ni ba ko kuma sanyi ya hana ni yin bacci.

Eh ina sanya tabarau sosai a fuskata. Kamar misali, jiya ma naje wurin wani taron biki kuma sai da na saka tabarau a fuska na. Amma kalan tabarau ɗin da na fi so shine tabarau wanda yake baki sosai, wanda idan ka sa shi a fuskan ka ba wanda zai iya ganin ma mene ne a fuskan ka bari ya iya gano idan ka. Shi ya sa nake son tabarau sosai da sosai. Sannan tabarau ɗin da nake sawa yana taimaka mini gurin ƙari ne daga iska. Kada idan ta kaɗo irin datta haka ya ringa shiga cikin fuska na ko ya ringa shiga cikin ido na.

Eh, ina cire takalma a gida musamman ma idan na dawo daga gurin aiki. Zan shiga cikin ɗakina, nakan cire takalmina a waje. Ba na shiga da takalmi cikin ɗaki, saboda shiga da takalmi cikin ɗaki, takalmin da yazamana cewa ka je gurin aiki da shi zai zamana cewa ka tattako wasu abubuwa a ƙasan takalminka. So tunda na riga na tattako datti, bana shiga da takalmi mai datti cikin ɗakina, shi yasa nake ajiye shi a waje.

A gaskiya ni ba ma'abocin kallon madubi bane. Kallon madubi bai dame ni ba sosai. Dan ni ko a cikin ɗakina gaskiya babu madubi. Bana amfani da madubi kwata-kwatani a rayuwana. Abin da nake amfani da shi gurin duba fuska na shine nakan yi amfani da wayana domin in duba fuska na ba tare da nayi amfani da madubi ba.

A gaskiya ni mutum ne mai yawan cin abinci da cokali. Dan ni na fi shekara kusan goma ma, rabon da na ci abinci da hannu. Ni na fi cin abinci da cokali, saboda wani lokacin idan kace zaka ci abinci da hannu, idan babu ruwa a kusa da kai baka wanke hannun ka ba. Ka saka hannun ka ka ce zaka ci abinci, za ka ci wannan abinci ne da ƙwayoyin cututtuka. Shi ya sa nake amfani da cokali wurin cin abinci.

A gaskiya, ni dai malamin da na fi so gaba ɗaya a rayuwana shine malamin da ya koya mani Physics lokacin da ina secondary school. Malamin da ya koya mani Physics lokacin da ina secondary school muna kiransa da suna Engineer. Wani malami ne wanda a gaskiya ya yi karatu sosai. A duk yanda ya zamana cewa Physics yana baka wahala to indai malamin nan yazo yanai ma bayani zaka ga kana gane abun sosai da sosai. A gaskiya shine malamin da na fi so ni dai a kaf malamaina.

Duk wani aiki da ya zaman cewa ina so in kammala shi a cikin lokaci, nakan ware masa lokaci ne daidai da yawan wannan aikin. Misali idan gari ya waye, na san zan je aikin ofis, to zan tsara cewa ƙarfe nawa ya kamata na je aikin ofis ɗina, sannan ƙarfe nawa zan tashi. Sannan nakan kwanta bacci da wuri saboda in farka da wuri ba tare da na makara ba, ballantana ma in kasa zuwa wurin aiki.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gidana. Domin yanzu idan ka zo gidana, zaka tarar na shuka bishiyoyin mangwaro, na shuka bishiyoyin ayaba, na shuka bishiyoyin zogale, na shuka bishiyoyin gwanduji, na shuka bishiyoyin albasa, na shuka bishiyoyin tattasai. Na shuka bishiyoyi daban-daban. Gaskiya ni ma abocin son tsire-tsire ne a gidana.

Eh, ina sa turare kullum da kullum, saboda ni mutum ne mai zuwa wurin aiki. Duk lokacin da ya zamana cewa kana shiga cikin mutane, to ya kamata ace kana sa turare sosai da sosai. Sannan kuma ina sa turare. Duk lokacin da zanje wurin budurwata, shi yasa ma bana bari turare na ya kare.

Ina inganta aikin mu ne ta hanyar bincike akan sababbin abubuwan da suka ɓullo akan aikin mu. Misali duk lokacin da aka ce ga wani sabon abu wanda yake sabo ne ya ɓullo akan aikin mu nakan yi ƙoƙari na bincito abun sannan na koya abun, saboda idan muka zo aiki mu rinƙa aiwatarwa wanda hakan zai sa mu inganta aikin mu, aikin me zaman zamani ba irin na mutanen da ba.

Eh ƙwarai da gaske. Ina ajiye dukkanin kwafin bayanan mu saboda wani lokacin za a zo a tambaye ka ace ka kawo kwafin bayanan ku. Idan bai zama na cewa kana ajiye wa ba ka ga ba ka da inda za ka same shi. Wasu lokutan kuma za ka iya zuwa ka je ka zubar da takardun ka. Idan ba ka da kwafin bayanan ka, ka ga ba ka da wata hanya da za ka iya ƙara samun wasu ko da kuwa za ka samu sai ka sha wahala sosai.

Eh, ƙwarai da gaske ina zuwa gidan fim, amma dai fim ɗin da nafi zuwa na kalla shine fim ɗin ƙwallon ƙafa. Duk lokacin da za a buga ƙwallon ƙafa tsakanin Barcelona da koma wanne tim ne, to nakan je na kalli wannan fim ɗin gaskiya saboda ina jin daɗin kallon wannan fim ɗin. Ni ma abocin kallon fim ne sosai da sosai.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma ba kowane lokaci ba. Nakan sha ruwa mai sanyi ne a lokuta mabambanta, kamar lokacin da aka yi rana sosai, rana gari ya ɗauki zafi, nakan samu ruwa mai sanyi dna sha. Sannan sai idan na yi azumi. Duk lokacin da na yi azumi, nakan nemo ruwa mai sanyi in sha shi sosai da sosai.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai ma kuwa. Saboda ni kaina na sayi kwamfutoci da yawa. Abubuwan da na iya a kwamfuta suna da yawa. Na farko dai, na iya kunna kwamfuta da kashewa. Na biyu, na iya rubutu a cikin kwamfuta wanda ake kira da suna "tablet". Na iya yin shi sosai da sosai. Sannan "project" dina da na yi lokacin da na gama karatu a jami'a, duka da kwamfuta ta na yi amfani. Duk kuma wasu abubuwa da ake yi a ciki na wani lissafi a kan "project", duka da kwamfuta ta na yin shi.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai, saboda ko a yanzu hakanan da nake ɗakina akwai haske. Saboda ni bana son zama a cikin duhu. Zama cikin haske shine abunda yafi, saboda shine duk abunda kake da buƙata zaka duba shi ka ɗauka. Ba tare da kana lalibe ba kamar yanda idan kana cikin duhu ne. Kuma haske shine abunda kowa yafi so ya gani a rayuwarsa.

Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine duk lokacin da na sa wani mutum ya yi mana aiki, ina tsayawa in yi masa bayanin yanda nake son aikina. A duk lokacin da ya kawo, nakan tsaya na bi aikin nan daki da daki domin na tabbatar da cewa yanda aka ba shi, yanda na ba shi aikin nan haka ya je ya yi mini ko ba haka ya yi mun aikina ba.

A'a gaskiya ni bana son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji bana iya cinsa sosai. Na fi son abincin da bai da yaji, shi na fi iya ci sosai. Sai dai kuma gashi ni gidan mu duka suna son abinci mai yaji. Kullum sai su ringa dafa abinci yaji yayi yawa sosai. Shi yasa wani lokacin bana iya samun dama na ci abinci sosai a gidan mu.

A gaskiya ni ina yin amfani da internet sosai da sosai. Don a rana nakan iya yin amfani da internet sama da sau talatin. Saboda ni ma'abocin internet ne. Ina yin WhatsApp, ina yin Facebook. Sannan ina yin transfer da wayata. Sannan kuma ina shiga domin bincike akan iya aiko wasu abubuwa. Shi yasa nake amfani da wayana sosai. Nake buɗe intanet sosai da sosai.

Kullum idan naje wurin aiki, abinda na fi ci a gurin aiki shine shinkafa da wake da mai da yaji. Bayan na gama cin ta sai kuma a kawo mani kofi, shi ma sai na sha. Bacin na gama shan kofi sai in samu ruwa na mai sanyi sai in sha. Daga nan kuma sai in tashi in koma wurin aikina in cigaba da aiki.

Yanda nake ajiye kuɗi shine, ina ajiye kuɗina ta hanyoyi da dama, ya danganta da wane irin kuɗi ne. Idan kuɗi ne wanda suke a hannuna abun da ake kira da suna cash, ina shiga ɗaki ne, in je can ƙarshen ɗakin boye su ba tare da wani ya ga inda na ajiye ba. Idan kuma kuɗi ne na banki, nakan ajiye su a bankina da ake kira da suna GTBank. A nan ne inda nake boye kuɗina da nambobin sirrina, wanda ba kowa ya san su ba sai ni kaɗai.

Wurin aikinmu wurin aiki ne wanda gwamnatin tarayya ta gina shi. Wurin aiki ne wanda idan ka zo yana da ƙofofin shiga guda biyu, amma ƙofa ɗaya ba a buɗe ta. Guda ɗaya ce ake buɗe ta. Wannan guda ɗayan da ake buɗewa akwai masu gadi. Duk lokacin da kazo shiga indai ba sun san kana zuwa aiki wurin bane toh bazasu barka ba sai sun kira ka sun tambaye ka, wane ne kai sannan me ka zo yi a wannan gurin aikin? Idan ka yi musu bayani sun gamsu da bayanin ka sai su barka ka shiga wurin wannan aiki namu.

Eh, a gurin aikin mu ana samun horo sosai da sosai. Saboda duk bayan lokacin da aka ɗan yi aiki, ogan mu na aiki yana tara mu domin ya waya mana da kai akan yanda zamu kula da aikin mu dakuma hanyoyin da zamu bi saboda duk bayan lokacin da aka ɗan yi aiki, ogan mu na aiki yana tara mu tsannan muyi aiki me inganci.

Ni ina wanke tufafi ne sau ɗaya, saboda duk lokacin da na sa tufafina, na kan yi ƙoƙari na shiga wurin da yake bai da datti. Ta yanda idan na je na gama uzirurruka na, zan iya dawa in cire tufafina, in ninke shi in ƙara mayar da shi jaka. Ta yanda hakan zai ba ni damar wani lokacin in na dawo zan iya ƙara ciro tufafina in ƙara sawa ba tare da na wanke su ba. Dan haka ni sau ɗaya ne ke wanke tufafina kacal.

Eh ina tafiya kasuwanci. Ai ni ɗan kasuwa ne. Kullum idan gari ya waye da safe, bayan naci abincin safiya, nakan tafi kasuwa domin naje na yi kasuwanci. Idan na tashi daga kasuwanci na sai na taho gida na zo na ƙara cin abincin rana. In naci abincin rana sai in ƙara komawa kasuwa. Ba ni zan dawo ba sai da daddare saboda in samu in kwanta in huta, kashi gari in ƙara tafiya kasuwanci.

A'a gaskiya ni bana jurewa barkono mai yaji, saboda ni kwata-kwata bana son yaji ma a rayuwata. Idan naci abinci mai yaji hakan yakan iya sa ni in ji ƙirji na yana zafi ko hakan ya haifar mun da haki. Wani lokutan ma idan naci barkono mai yaji, yakan iya ja mun nayi zazzabi. Hakan ma ya iya ja mun nayi ciwon kai, wanda hakan kan iya ja mun nayi kwana biyu ko uku ba tare da na fita na je gurin aiki na ba ko gurin kasuwanci.

Eh ni ina yin wanka ne kullum idan na tashi da safe. Kafin na fara cin abincin safiya, na kanyi wanka, sai in zauna in ci abincin safe, sai in tafi kasuwa ko in tafi wurin aiki. Bayan na je gurin aikina, idan na dawo da rana zan ƙara cin abincin rana, na kan iya ƙara yin wanka, sai in ci abincin ƙara komawa gurin aiki. Sannan da daddare idan na dawo zan kwanta, na kan ƙara yin wanka. Saboda wanka abu ne mai ƙyau wanda za ka wanke jikinka ka kwanta bacci ba tare da datti ba.

Eh muna sa unifom a gurin aiki. Gurin aikin mu muna da unifom ne mai kalar kore. Ko wanne wanda yake aiki a wannan gurin yana sa wannan unifom din saboda shine abun da ake amfani dashi a gane waye ma'aikaci a gurin waye wanda ba ma'aikaci ba saboda guri ne wanda yake tara mutane daban daban. Wannan unifom ɗin shine abin da ake amfani da shi gurin bambance waye ma'aikaci waye ba ma'aikaci ba.

Abun da yake ƙara min ƙarfin gwiwa a gurin aiki shine riƙon gaskiya da amana, da iya mu'amala mai kyau, a tsakanina da abokan aikina. Na kasance mutum ne wanda, duk wanda nake aiki da sh, i yakan so ya bani amana ko kuma ya gaya min wata magana wacce take sirrinsa ne, tunda ni ina da riƙon amana akan aiki na.

Ni an haife ni a watan goma. Watan goma wata ne wanda yake zuwa tsakanin watan tara da watan shaɗaya. Wanda a wannan lokacin wata goma mafi akasari ana samun ruwan sama mai yawa sosai wanda manoma suke jin daɗi. Domin ruwa ya zo wanda zai sa shukan su ta yi girma sosai da sosai su amfana da noman da sukayi.

Ina yin abubuwa da yawa domin kare lafiyata. Abu na farko da nake yi domin kare lafiyata shine duk lokacin da na tashi da safe, na kan yi amfani da maƙilin da brush domin na goge bakina kafin na fara cin abinci. Hanya ta biyu da nake yi domin kiyaye lafiyar jikina shine na kan ci abinci a kan lokaci. Saboda cin abinci a kan lokaci yakan iya janyo wa mutum cutar ulcer. Hanya ta uku da nake yi domin kiyaye lafiyan jikina na kanyi kokari duk abincin da zanci nasamu abubuwa masu gina jiki nasaka aciki domin in kare lafiyata. Hanya ta huɗu da nake iya yin domin in kare lafiyata shine na kan yi ƙoƙari in kwanta bacci da wuri. Saboda kwanciya bacci da wuri yakan taimakawa sassan jikinka kowanne ya huta kafin gobe kuma ka cigaba da aikinka kamar yadda ka saba kullum.

Eh gaskiya ina amfani da kalanda sosai. Ina amfani da kalanda ne wurin duba ranaku, makonni da watanni. Saboda idan kana duba kalanda hakan zai baka damar ka san a wace rana ake, a rana ma a wane mako ake, a wane makon ma a wane wata ake. Shi yasa nake amfani da kalanda. Kullum sai na duba kalanda.

Abin da nake yi don yin nishaɗi shine duk lokacin da nake buƙatar nishaɗi, na kan yi ƙoƙari na tafi wurin da yake da shuke-shuke, inda yake da inuwa, sai in je in zama nanine kaɗai, sai in zauna, sai a ringa tunanin wasu abubuwa na nishaɗi da suka faru shekarun da suka wuce, sai a ringa tuna su. Ina yin nishaɗi ne kaɗai ba tare da wani ya takura mini ba.

A gaskiya nafi zuwa shagunan da suke saida abubuwa da yawa, saboda ni mutum ne ma'abocin shan lemo, da cin biredi, da cin biskit, da siyan shinkafa, da wake, da manja da sauran su. Shiyasa nake so in dinga zuwa shagon da suke saida kaya da yawa, ta yanda duk lemun da naje ina so in nace su bani, za a dakko mini. Kamar ince ina son Coke, ina son Fanta, dukade da sauransu, yazamana cewa duk leman da na faɗa za'a bani. Sannan yazamana cewa duk wani abu da nace ina so kaman Maggi da sauran su za a iya bani, ba tare da ance mun babu ba.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda duk lokacin da ake mini aiki, nakan ɗauko takarda da biro na rubuta kuɗina tun kafin a fara aiki. Duk kuɗin da na saka a aiki, duk yawansu, duk ƙanƙantas su, nakan rubuta cewar na kashe kaza, na kashe kaza, na kashe kaza. Wanda hakan shi zai taimaka min domin in gane wannan aikin da nayi gabadaya nawa na kashe a cikin shi ya sa nake rubuta kuɗi duk lokacin da nake aiki.

Eh ni ina amfani da tsintsiya. Tsintsiya da nake amfani da shi ana kiransa da tsintsiya laushi. Saboda tsintsiya kala kala ne. Akwai tsintsiya laushi, akwai tsintsiya kwakwa. To ni ina amfani da tsintsiya laushi ne saboda ina share ɗakina da ita. Ita kuma tsintsiya kwakwa ana share waje ne da ita ba cikin ɗaki ba. Shi ya sa bana amfani da tsintsiyar kwakwa, sai dai in yi amfani da tsintsiyar laushi in share ɗakina.

Eh ina share gida aƙalla sau uku. Idan gari ya waye, nakan share gida gaba ɗayansa. Sai bayan rana ta yi, kowa ya zo ya ci abinci, to wannan lokacin zai zamana cewa an maɓɓata gida. Sai in ƙara share gida karo na biyu. Idan na gama share gida karo na biyu, sai in bari sai dare ya yi, sai in ƙara share gida karo na uku sai mu kwanta bacci.

Eh, a gaskiya ni ina ƙidaya kayayyaki sau da yawa ma ba adadi, amma aƙalla nakan iya ƙidaya kayayyaki sau goma sha biyar a rana. Duk lokacin da na tattara kayayyaki ko aka kawon kaya daga gurin aiki, nakan tsaya ne na ƙidaya kayayyakin nan ɗaya bayan ɗaya sai na tabbatar da yawan wannan kayayyakin ya kai adadin abin da aka siya.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu musamman ma a lokacin da nake gurin aiki. Nakan zauna da kare abokan aiki na, na ce, "ka yi ga aikin da za ka yi, ka yi ga aikin da za ka yi." Sannan kuma in ƙara gaya musu cewa, idan ka gama wannan aikin, wannan aikin shine aikin da za ka ci gaba da shi. Ba wai saboda ka gama aiki ka nemi guri ka zauna ba. A'a, in kagama wannan aikin, ga wani aikin da ya kamata ka yi. Haka nake zauna wa, kowa na rarraba masa aikin sa, na gaya masa na shi.